Kana zuwa wurare da wuri ko daga baya? Eh, ina zuwa wurare da wuri sabida in har ka je wuri da wuri za ka sami abin da ka ke so da wuri. Kila za ka je siyan abinci ne ka ga za ka bi layi amma in ka ce za ka ɗan ɓata lokaci, lokacin da za ka ce ka ce za ka bi layi, kila layin ya yi tsawo sosai ka ga sai ka yi jira sosai mai tsahon gaske.

Kana ci da cokali ko hannu? Eh gaskiya abinci irin na mu na gargajiya zai fi daɗi ka ci shi da hannu. Amma abinci irin na yau da kullum a ce ƙila wani shinkafa ko wata taliya ko wata braibisco ko kuskus haka waɗannan za ka iya cewa za ka ci da cokali. Amma kuma wani kuskus ɗin ma gara ka ci shi da hannu da ka ci shi da cokali. Irin su braibisco ɗin nan dai haka waɗanda ba a rasa ba.

Yaya kake kiyaye kalmar sirri? A to ai ita kalmar sirri ai babu ta yadda ake kiyaye ta face ka kiyaye ta ba tare da ka faɗi ma kowa ba. Sirri ne aka ba ka tsakanin kai da wanda ya faɗi ma wannan sirri sai ka ajiye ma zuciyarka amma kuma ba wai a ce a faɗi ma sirri ba sai ka fara kallon wanda ya faɗi ma wannan sirrin da wannan abun.

Wane irin mai kake amfani da shi? To mai dai wanda nake amfani da shi. Kunga wannan tambaya ta ɗan rabu kashi zai iya mai na girki ko na shafawa a jiki. Mai na shafawa a jiki baya wuce dai ka ce kana amfani da ƙoshi. Sunan man da muke amfani da shi ke nan nan na shafawa.

Yaya kake gaishe wa mutane? Yanda nake gaida mutane dai cikin a tsanake ne dai cikin rufin asiri hankalin ka kwance. Ina kwana, ina wuni, baraka da warhaka za ka gaida mutum cikin natsuwa da kamala. Ai ace yanzu ka yi baƙo ko kuma ace wani magidanci kana tafiya ka gan shi kan hanya za kaɗan rissina ne kaɗan gaisheshi. Ina wuni baba, ina wuni baba. Mun wuni lafiya haka dai.

Kana fi son hawa matakala ko lift? A'a to ai wannan magana ce mai ƙwarin gaske. Ba wanda a rayuwarshi zai ga lift ya ce zai hau matakala yabi lift. Abu ne wanda za ka tsaya a kanshi suuu zai ɗauke ka ya kai ka sama in za ka je ko ya sauko da kai. Ai ka ga ya ansama sauki akan za ka ce ka hau matakala.

Menene abin da kake yi don nishaɗi? To, abin da na fi yi don nishaɗi gaskiya ne zan iya cewa kaman kallo ne ko hira. Waɗannan su ne abubuwan da mun dai riga mun saba da ire-irensu. Ka na ɗan jin ba daɗi ƙila kana ɗan san ka samu wani ɗan sarari za kaɗan yi nishaɗi, sai kaɗan kunna talabijin sai kai kallon ka ko kuma ka ɗakko tarho ɗinka kaɗan daddanna.

Kana da dabb- kana da dabbar gida? A'a, ba na da dabbar gida gaskiya. Na dai so a ce ina s-na samu ko mage haka, ko kare na ajiye gida. Amma ban kai ga in siya dabba in kawo ta ba. Lokaci ne dai kawai, bai yi ba da zan siyo dabbar in kawo ta in ajiye.

Me kake son canza a wurin aiki? Abin da dai nake son canzawa a wurin aiki baya wuce su kayan aikin, sabida kayan aikin sun ɗan kwana biyu sun tsufa suna neman canji. Ai yau da kullum ai za ka nemi sauƙi kaya kaɗan samu sababbin abin da za ka yi aiki da su.

Sau nawa kake share ɗakin ka? Eh ina share ɗakina fiye da yadda ake tsammani. Indai har yayi datti ai ba abun da yafi sauƙin ka gyara ɗakin ka. Ai ba zai yiwu ka zauna cikin ɗakin ka da datti ba. To rayuwa dai yau da kullum ai ana son tsafta. To tsaftan nan shine bayani.

Yaushe kake kwana kullum? Eh to, in ana nufin lokacin da nake bacci gaskiya, na fi bacci lokacin da zan ce kaman wani ƙarfe biyun dare. Dan cikin daren nan ya fi daɗi in za ka zauna kai wasu in aikace aikace, ba wanda zai dame ka. A lokacin za ka samu na tsuwa kai abin da ya kamata.

Yaya kake cin hayaniya? To gaskiya hayaniya ba ta da wani daɗi, tana damu a kunne. Duk wanda zai ce ma hayaniya wannan ko waccan gaskiya hayaniya ba ta da daɗin ji. Inda su samu ne ai gabaɗaya ma a bar inda hayaniyan yake aje gefe ɗya inda za a samu natsuwa.

Kana rubuta kashe kuɗin aiki? Eh, ɗari bisa ɗari ina rubuta kuɗin kashe aiki. Sabida bayan ka gama aikin, ai za ka so ka san gaba ɗaya nawa ne kuɗin da ka kashe kayi aikin da ka yi. Kar ka zo ka yi aikin baban giwa ai, sai ka gama aiki ka rasa nawa ka kashe.

Yaya kake kare kanku daga sauro? To shi sauro dai baya wuce a samai magani. Magani ko na fesawa ko kuma in kana da net sai ka sa kala sai ka shiga ciki. Amma la'akari gaskiya ga kowane lokaci anfi amfani da maganin sauro. In ka kunna shi ka ajiye irin soroget dinnan, a safe za ka tashi ba ka da matsala.

Ya ka ke neman izinin hutu? Eh to izinin hutu ga irin inda muke aiki, za ka nemi izinin hutu kaman saura sati uku ko wata ɗaya ka tafi hutun. Yanda ka gani wurin aikinka za su san yanda za su samu wanda zai ci gaba da aikinka kafin ka je ka dawo. Amma abin da ake magana sati uku aƙalla za ka ba wurin aiki su shirya.

Yaya kake daidaita aiki da rayuwa? Tu ai ita aiki da rayuwa ba yanda za ka ce ana daidaitata, za a daidaitata yanda ya kamata ai. Ba yabo ba fallasa. In kai abin da ya kamata kar ka haɗa shi da aikinka. Aikin aiki, a yi shi aiki. Aikin gida kuma, rayuwar gida kuma a bar ta a gida.

Sau nawa kake yanka farce? To shi yankan farce dai ya danganta da irin yanayin da farcen ka yake da saurin fitowa. Yanka farce za a iya cewa ana yanke shi kamar sau ɗaya a wata ko sau biyu a wata. Amma ba zai wuce haka ba, sai dai in kana son ka kwalkwale ƙumban ne, za ka bash shi duna gaba ɗaya ba kome, shine za ka ce ƙila ka yanka shi sau uku a wata ko sau huɗu. Amma la'akari dai a bar shi a sau biyu a wata.

Nawa bokiti kuke da su a gida? To, bokitai da muke da su a gida sun fi guda ashirin, sabida ana ijiyan ruwa a ciki kuma ana ijiyan abinci a ciki kuma ana amfani da su ana aikace aikace. To bokitai gaskiya suna da matukar yawa a cikin gidan nan gaskiya.

Kana zuwa aiki lokaci daidai, a'a dole. Ai in ba ka je aiki a daidai lokacin da ya kamata ka je aiki ba za a ce ka tara. To wannan taron da kake gudu ba kaso ai kaga kuma an samu matsala ka je wurin aiki an cire ma wani kaso daga cikin kuɗin aikinka kaga ai akwai matsala. To gara ka je aiki a lokacin da ya kamata a daidai lokacin da ya kamata.

Kana karatu kafin ka kwanta? Eh, kullum da daddare ko kafin in kwanta ina karatu. Shi ne a yanayin samun natsuwa da kwanciyan hankali. Ka san abin da yake faruwa a cikin duniya, ba wai ka kwanta ka tashi da wasu matsaltsalu ba, ce ma abu ya faru wuri ka zaya da can. Ai gara kaɗan yi karatun.

Sau nawa kake goga haƙora? To, Ana goga haƙora ai baya wuce sau biyu a rana. Da lokacin da za ka tashi da safe ka goga, sai kuma lokacin da za ka kwanta. Da abincin da ka ci da datti da menene sun shiga haƙoran, ka ga sai ka wanke su, sai ka koma ka kwanta ka natsu. Indai ka tashi da safe ka san ba za ka tashi da wani warin baki ba shi ma sai ka ƙara wanke shi.

Sau nawa kake wanke tufafi? To gaskiya tufafi suna da yawa, matuƙar yawa sosai, abun da ba za ka iya cewa kana wanke su faf ɗaya ba. To za ka iya cewa ana dai wanke su kaman sau ɗaya ko sau biyu duk bayan wata biyu ko uku haka. Don ko kafin ka zagayo kan wasu kayan, lokaci ya ja sosai. Bai wuce a yi wankin tufafi sau biyu ko sau uku a shekara ba.

Ina kake son ziyarta? To gaskiya in ina da zaɓi zan ce na fi son in ziyarci Madina ko kuma in je Saudiyya inda nake da son in je in gani ke nan. In je su garin Larabawan na in ga ya suke tafi da rayuwansu.

Kana son ɗaukar hotuna? Eh, ni ba mai son ɗaukar hotuna bane sosai cancan haka. Amma jebi jebi dai irin ba'a rasa dai lokacin da ƙila za ka je taro ba ko wani wuri za ka ɗauki hotuna. Yanda za a ajiye tarihi ai rana kaza anyi abu kaza kaza ka ga aika shiga tarihi kaima.

Yaya kake son zama? To ai shi zama ba wani wannan bane zai iya yiwa ka zauna bisa kujera ko kuma ka zauna a ƙasa. Da inda ta kama za ka zauna hankalin ka kwance. Amma mafi la'akari dai gaskiya gara ka zauna a ƙasa. Ƙasan nan za ka fi jin daɗin walwala da walawa yanda ya kamata.

Kana jurewa barkono mai yaji? Ɗari bisa ɗari ina jure ma barkono mai yaji gaskiya. Dan na saba cin abinci mai yaji fiye da yadda ake tsammani. Abinci ma wani lokacin in ma bai da yaji ai bai da daɗi. Ga raka samu ka ci shi kana jin daɗin shi. Kila ma kana ɗan haɗawa da wasu zufa zufa nan yana kecewa a fuska. Shi ne bayani.

Me kake yi da ragowar abinci? To shi ragowar abinci gaskiya mafi la'akarin lokaci na di ba kaji. Dan ina da dabbobi na kiwo. To su ne sauran abincin zan watsa musu su cinye, suɗan yi wawa su ma su ji daɗi. Ai ba za a bar abinci ya yi ɓanna ba, ya je ya lalace.

Wane lokaci kake wanke kayayyaki? To yawanci dai wanke kayayyaki an fi yin shi da kaman safe-safen nan. Kasan lokacin gari yaɗan waye kana sauran karfin da za ka yi aiki, sai ka wanke kaya, sai ka saƙalasu a kan igiya. Ka gani ka samu natsuwa, hankalin ka kwance ba ka da tunanin cewa sai ƙila can ka dawo daga jiya wurin aiki za ka yi wani abu.

Kana iya yin iyo? Eh gaskiya ina iya yin iyo amma bana da wannan ƙarfin yin iyon yanda ake tunani irin da. Tun da shekaru sun ja yanzu sai mubar ma yara suma su je su dinga shiga teku ko su shiga rafi ko su je gidan ruwa suɗan yi wanke wanken nede da ɗan iyo da aka saba yi.

Kana fison shinkafa ko tuwo? Ai gaba ɗaya ba wanda ba na so Shinkafa in lokacin shinkafa ta yi za ka ci shinkafa. In lokacin tuwo ya yi kuma shi ma za ka ci tuwo duk wanda ya samu. Ai akwai lokacin da za ka gaji da cin shinkafan ka ji gaba ɗaya ai kai in ba wai tuwon nan ba abin da ya kwanta ma a rai. To ana samun ire-iren wannan kowanne ba wanda ba a so.

Nawa takalma kake da su? To ai su takalma dai ai ana da su iya nambobin da ake da su. Wani fannin in na duba zan ga kaman ina da guda goma, wani lokaci ina da kaman guda sha biyar, wani lokaci ka ga kaman ma kaman ba su kai ba. Amma takalma akwai su dai-dai gwargwado wanda za ka sa. In za ka yi wata kana sa takalmi, ba za ka samu matsala ba.

Kana sa turare kullum? A'a dole, dole kuma na sa turare kullum. Sa turare aini ima ne. Ana son jin kamshi a jiki na ɗan adam yanda zai ƙara ma hazaka wurin mutane. Ai shi turare ni'ima ne. Ba zai yiwu ace ka tafi kana wari kan hanya ba.

Kana sanya safa kullum? A'a, bana sanya safa kullum gaskiya. In ba dai ana sanyi ba, me zai kai ni in dinga sa safa kullum? Ga wanda dai yake da ƙauje a ƙafa shine zai dinga sa safa kullum, yanda yana son ya rufe kar mutane suga inda ƙafan shi ya datti. Amma mu ƙafafuwanmu suna da kyau.

Wane irin jaka kake kai? Irin jakar da nake kai gaskiya iratta muta zamani ne. Kasan in ka je ka duba za ka gansu akwai su kala kala, samfur samfur, launi launi. Sai wanda ka zaɓa. Akwai na dama akwai na zamani. To gaskiya mun fi amfani da na zamanin nan wanda kowa da kowa ke amfani da shi.

Wane abinci yake sa ka jin daɗi? Gaskiyar abincin da ya fi sa ni jin daɗi, na fi son taliya. Sabida duk lokacin da na ga taliya ana dafa ta, wani ni'ima da farin ciki na ke ji a raina. Kamai in yi tsalle in shiga wannan tukunya. To ita taliya tana da wannan hazaƙan a wurina.

Ka fi son fensir ko alƙalami? Ai na fi son alƙalami, tun da duk wani rubutu aika, in ba wai zane kake yi ba, bai ba abin da zai haɗa ka da fensir. Gara ka samu alƙalamin nan kai rubutun abin da za ka yi yadda ya kamata. Ba wai sai ka gama ba wani ya zo ya goge ma.

Kujerunka suna da daɗi? Eh, kujeru na suna da daɗin zama gaskiya. A daini gaskiya ba abin da ya fi jin daɗi a wurina kamar in zauna a kujeru na. Ga laushi ga daɗin kwanciya, in ma bacci zai iya kwashe ka, zai iya kwashe ka kan kujerun nan tabbas.

Wane lokaci na shekara kakefi so? To lokaci na shekara da na fi so gaskiya, na fi son lokacin sanyi. Dan lokaci ne wanda zaka samu ni'ima kuma ba ka da wani damuwa kuma ga hutu ana samu a wurin lokacin.

Kana cije farce? A'a, ni ba na cije farce. Ni ba irin mutanen nan ba ne, wanda za su zauna ba su da aikin yi, sai suyita cizon farcen su. Balanta na ma in ka cika cije farce yana lalata farce. Za ka ga farcen ka gaba ɗaya ya canza wani, wani shape haka.

Kana sabunta shirye-shiryen kwamfuyuta ai ɗari bisa ɗari. A zamanin nan in kana so ka zama ka yi tasiri ka zama wani ai dole sai ka sabunta shirye-shiryen ka na kwamfuyuta. In ba haka ba kana zaune za ka ga yaro ya taso kana kallon shi zai zo ya wuce ka. Abin da ya kamata a ba ka shi za a ba shi yayi.

Wani irin ƙasa gidanku yake da shi? Gidanmu babu ƙasa. Irin haɗin dutse da dutse nan ne irin wanda ake yi na zamani. Za ka gan shi gaba ɗaya, tarta za ka ga gurin. To gaskiya haka dai gidanmu yake ba wasu duwatsu da za ka gan su za ka ce zai ɓata ma.

Kana cimma manufar tallace-tallace? Eh, eh ba kullum ba gaskiya. Lokacin da ya kamata a cimma manufan ana ci amma ba kullum za ka ga tallace-tallace ka ce za ka buɗe kai wani abu ba. Amma waɗanda dai ya dace a yi ana yi amma waɗanda ba su dace ba gaskiya ba abin da ake yi da su.

Yaya kake yanke shawara a aiki? To ai maganan yanke shawara a aiki in har kai ne shugaba ne za ka yanke shawara. Amma in kai ba shugaba ba ina yanke shawara? Amma dudda haka dai ba za a rasa inda kai ma za ka yanke shawara ba. Ƙila akwai wani aiki da ya kamata ka yi ka san in ka yi shi za a samu matsala sai ka yanke, yanke shawara cewa ba za ka yi ba.

Kana ƙetare ƙafafu lokacin zama? Eh, ina ƙetare ƙafafu lokacin zama. Saboda ƙetare ƙafafuwa a al'adar mu tarbiyya ne. Ba zai yiwu ka zauna gaban manya ba sai ka miƙe ƙafafu. A al'adarmu kaman ka raina wanda kake zaune gaban shi ne.

Kana tauna wa goro? Eh ina tauna goro. Goro in ba ka tauna shi ba, ai gaba ɗaya ba za ka ji daɗin shi ba. Ai shi goro daɗin shi kaɗan tattauna shi kaɗan ji ɗan garda gardan nan a bakinka. Shi ne za ka ji daɗin shi amma in ka bar shi haka, ai ba za ka ji daɗin cin goron ba kwai sai dai ka haɗiye.